A gaskiya wane irin yanayi kake fi so? Gaskiya yanayin da na fi so shine a gaskiyar magana na fi jin daɗin lokacin sanyi ko ba komai. Yanayi yana da inganci, ƙwarai da gaske kuma yana da daɗin yin tafiyar da al'amuranka. Sabida duk yadda kake so ka gudanar da ayyukanka, za ka yi shi cikin sauƙi kuma ba tare da tashin hankali ba. Sa'an nan kuma za ka tsara abunka yadda kake so har yadda kake so ka cim masa. To a gaskiya yanayin sanyi ya fi dukkanin sauran yanayin lokuta da ake magana, kamar yanayin damina, yanayin bazara, yanayin hunturu, yanayin zafi. To a gaskiya a duk wannan yanayin, yanayin sanyi wato wanda aka fi sani da lokacin ɗari, lokaci ne mai matuƙar muhimmanci ne dai a wurina. Domin duk yadda ya kai ga ɗashin lokacin ka idan wannan yanayin ya shiga, za ka ga kana samun lokaci yadda ya kamata musamman ma da taddari. Ma'ana da dare kenan, lokuta za ka ga lokuta da yake a wannan lokacin za ka ga yanayi ana yin dogon dare gajeren zango na yini. To za ka ga kana amfani da wannan lokacin kana samun dama, kana yin duk abun da ya kamata ka yi ka kuma aiwatar da shi a daidai lokacin da kake so ka gudanar da shi. Wannan shine gaskiya magana mafi a'ala dangane da yanayin lokacin da na fi so. Amma duk da haka dai zaka mutum zai iya samun sabani. Za ka ga wani ya ce masa, ya ce maka ko ya ce miki "na fi son lokacin sanyi, eh, na fi son lokacin zafi, na fi son lokacin damina, na fi son lokacin da ya kasance shi ba sanyi ba, shi ba damina ba." Ma'ana lokacin yanayin iska yadda yake kaɗawa ke nan, lokacin busaddawa. To a gaskiyar magana, dukkan kowa da yanayin, um, yanayinsa da kuma yanayin da jikinsa ya karɓa da kuma abin da ya fi so gaskiya. To a gaskiyar magana dai a dukkanin cikin wannan yanayi kamar yadda na ce ya danganta da mutum. Amma dai a wannan yanayi haka ga mafi aksari yanayi ne wanda kowa suke zaɓarsa. Sai dai idan mutum yana da matsala da wannan yanayi ma'ana yana da ciwo na shama jika wanda ake kiransa da turanci ciwon sikila. To amma za ka ga mafi aksari sun ta'allaka a kan wannan yanayi. Sa'an nan kuma sun fi son yanayin, um, damina idan ba wannan yanayin suka kasance za su zaɓa ba. To wannan shine gaskiya mafi a'ala dangane da yanayin da na fi so da kuma kallo bisa a yadda mahanga ta yanayin mutane wanda kake hulɗa da su za su iya faɗi su ma. Wannan shine magana gaskiya mafi a'ala dangane da yanayin da na fi so. Da fatan Allah ya ba mu dacewa kuma ya sa mu yi nasara cikin dukkanin al'amurarmu gaba ki ɗaya. Na gode sosai.

A gaskiya kam babbar nasarar da muka samu a aiki shine mafi akasari waɗanda muke koyarwa kuma muke basu ilimi a kimiyance da kuma zamanance. Mafi akasarinsu sun gama makarantunsu na jami'o'i sa'annan kuma sun ci gaba da karatukkansu din na zamani na kimiyya da fasaha kuma sun ƙware a dukkanin fannonin da suka karanta. Wanda kuma mafi akasarinsu yanzun suna yin aikin kansu kuma suna diban ma waƴansu ma'aikatan sa'annan, baici haka kuma muna jin daɗin ƙwarai dagaske yayinda muka tashi tara su a guri ɗaya. Muke ganin nasarori da ci gaba da su karan kansu a ɗaiɗaikunsu suka samu. Wannan yana ƙara bunƙasa mana ƙarfin, bunƙasa mana ƙarfin gwiwa da cewa muga mun ƙara jajircewa na ƙasa da su wanda muke tare da su muke raino. Muga cewa su ma sun bunƙasa a cikin rayuwarsu kuma sun taimaka al'umma ga gaba kiɗaya. Wannan shine dai gaskiya magana dangane da babban nasarar da muka samu. Don masu iya magana sukan ce, babban nasara a rayuwa shine babu abun da ta kai ta ilimi. Wanda idan ka bawa mutum ilimi da wannan ilimin shi ke gane gabansa kuma ya gane bayansa. Ba ma kaɗai shi karan kansa ba kuma zai tamaka wa sauran ƴan uwansa da al'umma gaba kiɗaya. To a gaskiya kam mu dai kam mun samu nasara ƙwarai da gaske kamar yadda na faɗa a baya. Mafi akasarinsu sun kai inda suka kai a mataki na rayuwarsu na daga burace burace da suke da shi a cikin, a cimma ma wayansu abubuwa cikin rayuwarsu. To gaskiya, zan iya cewa mafi akasarinsu sun kai rabi wa ƴan su ma sun kai ga gaci ga abun da suke nema. To ka ga kuma anan sai mu ce ke nan an samu da abun da ake buƙata. Domin mu kawai abun da zai faranta mun dama rai kenan. Muga mun koyar da mutum kuma mun bashi abun da yake buƙata, mun taimaka masa kuma ya zama wani abu shi ma yana ƙoƙarin taimakawa al'umma gaba kiɗaya. Wannan shine a cikin rayuwa abun da nake ganin shine yafi sani inji a cikin raina nake jin ɗadi ƙwarai da gaske. Kuma yana sa in ga cewa ban yi asarar lokacina ba kuma na taimakama mutane yadda ya kamata. Wannan gaskiya shi ke matuƙar faranta min rai ba ma ni kaɗai ba har waƴanda muke tare kuma muke gudanar da irin waƴannan ayyuka da kuma mu'amala da mutane na yau da kullum. Haka ɗin kuma ya sa bana jin cewa akwai wani abun da nake nadama dangane da wai in ga cewa na rasa. A'a, saidai kawai in kullin in rinka jin farin ciki da annashuwa da walwala dangane da harkoki-- harkokin da nake gudanarwa musamman ta fannin ilimi gaskiya. Wannan yana ƙara faranta min rai kuma duk da haka ma yan, wannan ya ƙara sa min ƙwazo in ga cewa na ƙara hassassa wani bangare na fannin koyarwa ta ilimi wanda in ga cewa na ƙara tayawa mutane sosai da sosai a cikin rayuwa. Wannan shi kaɗai ke sani farin ciki kuma shi ke sani inji walwala a cikin rayuwana. Don ko ba komai mutum yayi tanadi ma kansa a ranar guga ƙiyama wanda duk fatan mutum na gari shine yayi fata yayi kyakkyawan ƙarshe a cikin rayuwarsa. Wannan shine gaskiya dangane da babban nasara da muka ci akan ayyukan mu da muke gudanarwa. Wanda ko shine babban aiki a cikin rayuwa.

A, agaskiya kam ni bana zuwa gidan fim. Domin kam zuwa gidan fim sai wanda yake da lokaci ƙwarai da gaske. Duk da cewa zuwan gidan fim ɗin babu ba laifi bane amma ya danganta da wane lokaci kake da shi da kuma yanayin ra'ayinka. Shin kana kai ma abokin kallo ne koko kai baka da ra'ayi a wannan sashe. To amma a gaskiyar magana wacce take tattare da ni, abunda na fi so dangane da kallo, gaskiya ban cika so in ga ina zuwa gidan fim ba. So a gaskiyar magana, ahm dangane da haka zuwa gidan fim ni ba abu bane wanda na ɗauke shi, wanda zaka CE kaje shaƙatawa na lokaci daban. Sai dai kam ina ganin ma hatsali asarar lokaci ne. Domin kam mutum zai zamana ya ɓata lokacinsa matuƙa sosai a wannan harkar da mutum ke gudanarwa. Wanda mafi a alani a ganina shine mutum ya tafi gidan, ya zauna a gida ya yi kallonsa shi ya fi masa ba tare da tsoron wani fargaba ba wani abu zai iya faruwa. Ko kana kan tafiya a kan hanyar zuwa gidanka, zuwa gidan fim ɗin wani abu yana iya faruwa. Kuma musamman ma idan mutum yana, yana zuwa gidan kallon fim ɗin da ya kasance akwai yawon tashin hankali a cikinsa wanda kowa da kowa ne ke zuwa. Ba mutane bane na musamman wanda ake ba su tikiti na shiga domin kallo na nishaɗi. In musamman gidan kallon ya zama na mutane ne da yawa, karabiti, dam na kirki da wanda ba na kirki ba duk za su iya zuwa. To ka ga irin wannan gidan kallo ɗin akwai matsala. To a gaskiya zuwa gidan fim ni gaskiya bana zuwa. Kuma ban jin cewa zan iya bawa mutum shawara yaje wannan gidan kallo domin ya yi kallo. Duk da cewa zaka ga mafi aksari ko zaki gani mafi aksari yanzu matasa da wanda suke ba su mallaki hankalin kansu ba. Wannan abun ya ja musu mafi rinjaye zuwa kallon gidan, gidan kallo ma'ana gidan fim. Wanda mafi aksarinsu abunda yake kai su kallon wasanni na ƙwallon ƙafa ko kuma nishaɗantuwa na kallon fina-finai na Indiya. Wanda ya danganta kamar yadda na faɗa a baya da ra'ayin mutum da kuma abunda yake muradi a tattare da shi. Amma dai ni gaskiya kam bana bawa mutum shawara kuma ni bani da ra'ayi a irin wannan kallece-kallecen musamman ma har ya kai ga in je wani guri musamman wanda ya ƙunshi mutane daban daban, kala kala da kuma ɗabi'u kala kala wanda yana da hatsari ƙwarai da gaske a kan haka din. Wannan shi ne gaskiya magana a taƙaici dangane da zuwa gidan fim.

A gaskiya kam irin man da nake amfani da shi, na fi amfani da mai na, na turawa mai suna Vaseline Fresh Care wanda za ka ga wannan mai din yana da matuƙar amfani sosai ƙwarai idan mutum ya shafa a jikinsa kuma yana ƙoƙarin sauya masa launin fata kuma yana tafiyar da fatarsa ya zama yana sheƙi. A ko da yaushe bata ƙin darewa ma'ana ta bushe ta yadda wanda idan ya kalla karan kansa da kansa zai ji ya sauya masa yanayi sabida yanayin yadda fatansa zai kasance. To amma a gaskiyar magana shi mai yana da matuƙar muhimmanci musamman idan mutum ya yi wanka, ya ɗauke sa ya shafa sa a jikinsa domin ya ƙawata wa jikinsa, ya ƙawata wa jikinsa kuma ya ƙara masa amfani da kuma ya ji yana da kuzari wurin tafiyar da dukkanin al'amuran da yake so ya yi tafiyar. Sa'annan kuma bayan haka kuma yana ƙara kare masa lafiyarsa domin zamansa garkuwa a tattare da shi yayin da ƙwayoyin cuta ta halitta wanda suke bin iska za su iya raskansa a sassanin jikinsa. Wannan shi ma yana taimakawa ya ga cewa ya kashe wa'inan ƙwayoyin cuta wanda za su iya haifar masa da matsala a kan fatarsa. To wannan shi ne gaskiya a taƙaice wanda yin hakaɗin shine ke da matuƙar muhimmanci a ce mutum yana shafa mai akai akai kuma ya tabbata cewa ya samu mai, mai inganci kuma mai haɗe haɗe wanda ya dace da launin jikinsa da kuma yanayin fatarsa wurin bushewa da kuma wurin samar masa da kuzari wurin tafiyar da harkokinsa da kuma yanayin sauyi na fata. In aka zo lokacin canjin yanayi kamar lokacin ɗari ko lokacin da damuna ne, ya zama na duk zai iya amfani da wannan mai din. To wannan shi ne a gaskiya, gaskiyar magana don gani da hakaɗin. Na fi amfani da mai wadda ake kira a wanda ake shafawa wanda Hausawa suke cewa manƙato ma'ana Vaseline kenan. Wannan shi ne mai din da na fi amfani da shi. A gaskiyar magana ya fi daɗi kuma ya fi daɗi wurin tafiyar da harkoki na al'amura kuma ya fi saurin canza yanayin fata. Wannan shi ne gaskiya.

To magana gaskiya, zan iya cewa ni bana tafiya da sauri, kuma yanayin tafiya na matsakaici ne. Ni ba cin sauri ba kuma ni ba mai gaggawa ba, wanda idan ka gani za ka ce maybe wani abu yake faruwa. Za ka iya cewa ga abun da yake faruwa ma, na za ka iya harsashe ko tintato don gane da ga abun da ke gudana shiyasa wa-wane kaza yake sauri. Gaskiyar ma magana ita ce shine, ni tafiya na matsakaiciya ce, ba sauri ba kuma ba gudu ba. Wanda shi ne mafi kyawun tafiya. Wanda idan mutum yana tafiya, za ka ga shi bai yi jinkiri ba, kuma sa'annan shi bai latti ba don gane da inda yake so ya kai, ko ya cimma domin tafiyar da harkokinsa na yau da kullum. A ko da yaushe idan zan fita daga gida, ina tabbata cewa na sa kaya wanda ba za su kame min jiki ba, kuma su ba su min yawa a jiki ba ta yadda idan ina tafiya zai iya haifar min da wani matsala na rashin sauri ko kuma na han-hanzartawa sabida yanayin rashin natsuwa da kayan da na sa. Duk haka ɗin bai kasancewa sai na tabbatar da cewa na sa abun da shi ne mafi a'ala domin in ga cewa na yi tafiya ba tare da na samu wani takura ko yanayin sawin yanayi ba tattare da ni. Ina tafiya ne cikin annashuwa, cikin jin daɗi kuma ba tare da na yi la'akari da me ke gudana ba kuma me ke faruwa a gabana domin ina yin nazari a kan yanayin tafiya. Ba wai kawai ina tafiya ba ne. Haka nan kara zube ba tare da waiwaye ba ko kuma hangen nesa a kan yanayin tafiyar. Duk da cewa dai ita ma tafiyar ya danganta da yanayin gurin da mutum ya kasance, tsinci kansa da kuma yanayin inda yake takawa din. Waɗansu za ka ga suna yin, yin tako ɗaiɗai musamman idan sun samu wurin me walwala sosai, matuƙa ƙwarai da gaske. Sa'annan kuma suna azalzala wa wurin tafiyarsu idan sun samu wuri wanda yake ba mai yalwa ba gaskiya. Za ka ga suna ƙoƙari su ga sun wuce irin wannan yanayin gudarin nan, domin su gaskincewa ba su samu wani sawin yanayi a tattare da su ba. Maybe, eh sabida rashin jin daɗin abun da suka cimmawa a guraren da suke tafiya din. Wannan shi ne dai gaskiya. A takaicece, ka'in tsawaita, bana tafiya da sauri kuma bana yin jinkiri ta yadda kai ka ce ba tafiya nake ba ko ina tafiya ta ƙasaita. Wannan shi ne magana ta gaskiya don gane da hakaɗin.

A gaskiyar magana launin tawada da nake amfani da shi, na fi amfani da launin tawada wacce take baƙa. Domin tawada baƙa ta fi daɗin rubutu kuma ya fi daɗin tsara yanayin da kake so ka tafiyar da rubuce-rubucin da kake gudanarwa. Musamman idan kana so ka tsara shi a wani samfari ta yadda zai ƙawatar da mutane da kuma mai kallon takardar da ka samu ka yi rubutu da shi. To a gaskiyar magana na fi amfani da tawada wacce take baƙa wanda shi ne mafi akasarin tawada wanda ake iya amfani da shi wurin samun tabbacin cewa za ka fitar da rubutunka yadda ya dace da kuma yadda kake so ya kasance a kan takarda. To a gaskiyar magana bayan haka kuma shi rubutun da kake so ka yi ya danganta da kuma wane irin rubutu da kuma yanayin takardar da kake so ka rubuta. Sa'an nan shi tawadar zai ba da dama ga sun yanayin yadda za ka sauyasa da kuma yanayin yadda za ka tafiyar da rubutunka din. Amma a gaskiya mafi a'ala, mafi akasarin lokuta tawada baƙa ita ce wacce kowa ya fi amfani da ita kuma ya fi gudanarwa da ita wurin harkokina yau da kullum na rubuce-rubuce. Musamman idan kana ka samu tawada wanda aka mata haɗi ƙwarai da gaske wanda haɗin shi bai yawa ba kuma shi bai kaɗan ba ya, ya yi dai-dai yadda ya kamata. To a nan idan kana tafiyar da rubuce-rubucenka za ka ga yana ma banƙayi da kuma kyautatuwa gurin yanayin yadda kake tafiyar da rubutunka. Za ka ga ka samu nasara da kuma jin daɗi a cikin zuciyarka ta warwala gurin abun da ya dace mutum ya, ya gudanar da shi a yadda ya kamata. Wanda dukkanin wanda ya ɗauki rubutunka zai ji shi ma haka ɗin ya ƙawatar da shi kuma ya ba sa abun da yake buƙata. Ta wanda har yadda zai iya ga cewa ya ma sa waɗansu sun zo sun ta'allaka da kai sa'an nan kuma su yi mu'amala da kai ta gurin harkokin rubutu. Domin sabida tsabagen irin tsari da kuma sauyi da kake tafiyar da rubuce-rubucenka. Wannan shi ne gaskiya a magana a taƙaice dangane da harkokin, eh, tawada da kuma yadda amfanin shi yake a guri na matuƙa sosai da gaske.

Gaskiya, yaya nake magana da abokanan ciniki? To gaskiya kam abokanan cinikina ina magana da su da girmamawa da kuma tausasawa da kuma jin kai a cikin harkoki ta harƙallan cinikai a tsakanina da su wanda yana da matuƙar ƙwarai kyawu sosai. Yayin da kake gudanar da harkokinka da abokanan cinikayanka, ya zamana an samu waɗannan ababen da na kirawo da farko domin ko ba komai mutane ne wanda idan ka rike amana tsakaninku za ka ga ko da ba masu ba za ka ga suna turo maka waɗansu mutane daban kuma kana amfana da su wanda babu abun da ya jawo maka haka sai riƙon gaskiya da kuma wannan amana da na faɗa. To haka yana da matuƙar muhimmanci sosai ga dukkanin ɗan adam wanda yake gudanar da harkokinsa na kasuwa ya tabbata cewa yana cinikayya a kan gaskiya kuma ya riƙe amana kuma yana da girmamawa da ganin mutuncin waɗan suke harkoki ta cinikayya na yau da kullum a tare da shi. Wannan ko ba komai zai sa yadda da kuma jin cewa ko da abokanan harkokinsa na cinikayya ba sa nan za su iya ba da sako domin a karɓa musu abun da suke bukata a gurin wanda suke harkokin nan tare da shi na yau da kullum. To a gaskiyar magana shi ya sa nake ƙoƙarin inga na riƙe abokanan cinikayya na yadda ya kamata kuma ina tafiyar musu da harkokinsu yadda suke bukata sa'annan kuma ina basu abu wanda yake mai inganci kuma mai alfanu ƙwarai da gaske ta yadda zasu amfana kuma nima zan amfana kuma zasu iya amfanar da wadan su ga baki daya. To wannan shi ne gaskiya dangane da magana ta harkoki da kuma abokanan cinikayya. Duk da cewa za ka iya samun kowa yanayin harkokinsa da harƙallarsa ya bambanta. Wannan kuma shi ke nuna yanayin cewa sauyi da abokan harƙallarka shi ma yana iya sauyawa domin abubuwan da kuke harkalla da su ya sha banban da ɗaiɗaiku soron abokanan cinikayyar. To wannan shi ma yana taimakawa ƙware matuƙa wurin tafiyar da harkokina yau da kullum ga abokan cinikayya mutum ya san cewa kowanne ga yanayin yadda zai mu'amalance sa domin ya ga ya tafiyar da harkokinsa ta cinikayya yadda ya kamata kuma ba tare da ya ɓatawa kowa rai ba kuma mutane suna matuƙar bukatarsa a ko da yaushe. Har su rinka jin cewa ma fa in sun rasa sa, za a yi wani babban hasara musamman tafiyar da harkokina yau da kullum a cikin harƙallar da ake gudanarwa. Toh wanan gaskiya yana da matukar tasiri kwarai da gaske idan mutum yana yin haka din kuma yana nuna kulla da ganin cewa duk abun da ya kasance a cikin cinikayya bai cutar ba kuma bai yi abun da za a cutar da shi ba kuma ya riƙe gaskiya da amana da kuma ganin samun tabbaci cewa ya yi abun da ya dace a ko da yaushe. To a gaskiya wannan shi ne dangane da magana ta harkoki da abokan cinikayya.

Kana son gurare masu hayaniya? To a gaskiyar magana, gurare masu hayaniya ko kuma abun da ya jiɓinci haka kwata-kwata ni bana son haka ɗin kuma bana cikin layin da wanda zai koyi baya ga wanda suke son haka ɗin. Sabida sanin makama da kuma mahimmanci matuƙa na gurare, na, na gurare na hayaniya da kuma gurare wanda bana hayaniya ba. Domin a gaskiya kam duk wanda mutum ya kasance yana da natsuwa kuma ya san mahimmancin lokacinsa kuma ya san abun da ya sawa a gaba, zaka ga matuƙa ko zaki ga matuƙa bai buƙatan gurare masu hayaniya gaskiya a cikin rayuwarsa. Sai dai ya nema guri wanda yake mai natsuwa da kuma mafi ala wurin tafiyar da harkokinsa na yau da kullum. Domin ya ga cewa ya samu abun da yake buƙata a kowane lokaci a cikin rayuwarsa da yake ƙoƙarin gudanarwa. To a gaskiyar magana wannan shine duk da cewa dai wurin guraren hayaniyan nan zaka ga suma suna da nasu alfanu ɗin ta wani bangaren idan an, an duba. Amma dai mafi aksari gaskiyar magana shine gurare wanda yake marasa hayaniya sun fi daɗin tafiyar da harkoki na rayuwa kuma sun fi inganta lafiyar mutum da yanayin tunaninsa da kuma ƙara ƙarfafa wasa, eh ƙara ƙarfafa masa gwiwa wurin tafiyar da harkokinsa a duk lokacin da yake so ya gudanar da kuma abun da yake so ya cimma wa zai taimaka masa ƙwarai da gaske don gani da haka ɗin matuƙa. To a gaskiyar magana shi ya sa na ke son guri mara hayaniya. Akan guri mai hayaniya wanda yake zai iya haifan wa da mutumma tashin tashina da kuma rashin kwanciyan hankali. Wanda haka ɗin suma duk wanda zaka ga ko zaki ga suka tsinta kansu a irin waɗannan yanayi suma ba da sauransu ba ne. Suma suna suna ƙoƙari ka ga cewa suna muradi su canza irin waɗannan guraren. Domin ita kam hayaniya bata da ɗaɗi. Wanda Baubaushe ya ke cewa "na ko mis ƙala zarratin". Ma'ana ko dai dai da second ɗaya ne zaka ga babu ɗaɗi. Domin duk in da za ka ga akwai hayaniya, za ka ga akwai jarrabawa kala-kala tattare da irin waƴannan guraren na cikin rayuwa, wanda zai iya wani lokacin na sau tari da yawa, zai iya salwantarwa wa mutum rayuwarsa da kuma dukiyarsa da kuma duk wani abun da ya jiɓinci rayuwa gabaki ɗaya mai matuƙar mahimmanci. Wanda haka ɗin yake nuna cewa yana da kyau mutum ya guji irin, irin waɗannan gurare da suke da hayaniya kuma ya nema inda bai da hayaniya domin ƙarfafa lafiyarsa da kuma harkokinsa na yau da kullum da kuma mahimmancin bawa ƙwaƙwalwa abin da take buƙata. Domin da ita ya ke tunani kuma take taimaka masa gurin tafiyar da al'amura na yau da kullum. Wanda zai iya bata itama abun da take so idan ya samu wannan natsuwa da kuma tabbaci cewa ga yanayin tsarin da tafarkin da yake so ya tafiyar da rayuwarsa a kai. Wannan shi ne magana dangane da gurare masu hayaniya ko ina so ko ba na so. Wannan shi ne wanda aka-- shi ne a gaskiyar magana wanda bana son haka ɗin.

Wane irin app kake amfani da shi don sakonni? To a gaskiyar magana, na fi amfani da app da ake ce masa WhatsApp, wanda shine mafi sauƙi. Yanzu yanzu mutum zai tura sakonsa nan da nan yadda ya kamata kuma ya tura ba tare da ɓata lokaci ba. Sa'annan kuma ba tare da ya samu jinkiri wurin tura wannan sakon da yake bukata yadda ya tura ba. Sannan bugu da ƙari shi ma wanda yake karɓan saƙo a tattare da shi, nan da nan zai ga kuma sakonsa kuma zai basa ba'a si dangane da wannan sakon da ya tura. Wanda harkokina yau da kullum sun dukkannin sun ta'allaka akan waɗannan application wanda ake kiransa da suna WhatsApp. Wanda mutane kowa da kowa da wanda yake iya ba da ba'a si akan yanayin yadda ake gudanar da sashin waɗannan application ɗin da kuma wanda ma baya iya wa za ka ga ko za ki ga duka suna amfani da shi domin sabida sauƙinsa gurin gudanarwa da kuma matuƙar muhimmanci da yake da shi gurin amfanarwa. Sa'annan kuma da mafi akasari sauƙi da suka samar gurin shi sanya shi application ɗin a kan wayoyi na mutane. Saɓanin waɗansu app ɗin za ka ga ko za ki ga suna da wahala gurin asasu akan wayoyi. Wani wayoyin ma basu iya karɓan haka ɗin sabida tsari da suke da shi na yadda za'a yi amfani da waɗannan app ɗin a kan wayoyi. Za ka ga gaskiya wannan application ɗin shi ko wane irin waya kake amfani da shi, za ka, za ka yi amfani da shi kuma zai amfanar da kai matuƙa ƙwarai da gaske. Ba ma kai kaɗai ba da wanda kake harkokinka da su na yau da kullum da kuma wanda kake turawa sakonni domin su gani kuma su baka ba'a si dangane da haka ɗin. Wannan shi ke nuna cewa yana da matuƙar tasiri a zuƙatan mutane kuma yana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske wannan app ɗin da ake amfani da shi wanda mafi akasarin rinjayen mutane suna amfanine da shi gurin tafiyar da harkokinsu na yau da kullum a cikin sauƙi ba tare da an kashe kuɗi maƙudaiba gurin kira sabida yanayin tazarun da ake da juna. Amma cikin sauƙi mutum zai tura sakonsa kuma mutum zai gani kuma mutum zai basa ba'a si dangane da haka ɗin. Wannan shi ke nuna cewa wannan app ɗin yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske kuma yana amfanar da al'umma kuma gaba ƙiɗaya. Ba ma haka ba kuma yana sauƙake wa gurin tafiyar da harkoki na rayuwa gaba ƙiɗaya. Wannan dai shi ne a taƙaici da wannan app ɗin da ake kiransa WhatsApp app da nake yin magana.

Kana cimma manufar tallace-tallace? To a gaskiya, dangane da tallace-tallace, um, wani abu ne wanda yake da matuƙar mutum, mutum ya kasance yana da fikira, ma'ana na iya magana da kuma yanayin yadda mutum zaiyi bada bayani ma'ana ba a si dangane da abun da yake talla. Sa'an nan kuma ya kasance yana cike yanayi me matuƙar muhimmanci da ɗaukan hankali a gurin mutane. Domin tallace-tallace yana da matuƙar alfanu ga al'umman da kake wa talla ko ki ke wa talla. Wanda hakan ɗin yana nuna cewa idan mutum zai yi talla ke nan, kin ga ko ka ga, sai ya lura da waɗannan ababen da na faɗa yanzu yanzun nan. Ma'ana, ke nan idan mutum yana so ya cirwa manufar tallace-tallacensa, sai yayi la'akari da abun da zai tallata da kuma muhimmancinsa a gurin mutane da kuma shi yanayin kansa wane irin sauyike da shi a tattare da shi a wannan lokacin. Da kuma nuna masu matuƙar muhimmancinsa a yanayi mai kyau. Waɗannan su ne ababen da mutum zai lura kuma ya kalla, ya yi la'akari da shi gurin tallace-tallace. Wanda idan mutum yana so ya kai wa gaci, ya samu abun da yake so ya samu, shi sai ya kalla waɗannan ababen tukuna, sai ya samu abun da yake so ya samu gurin isowar manufar sa na abun da yake talla. Duk da cewa dai a zamanance da muke ciki, abun da kake so ka yi talla akansa, kamar yadda na faɗa ya danganta. Sa'an nan kuma yana da matuƙar tasiri gurin mutane. Yanayin yadda za ka gudanar da tallan, ya kasance kana yanayi mai kyau kuma ka iya magana ga kuma fikira da fasaha gurin salon zance da kuma nuna muhimmancin abu da ƙawatarsa a gurin mutum. Wannan shi ke nuna cewa mutum zai kai ga gaci ga abun da yake wa talla da kuma amfaninsa a gare sa da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya. To abun da mutum zai lura kuma yayi la'akari da shi ke nan gurin tallace-tallacensa. To a gaskiya dangane da haka a wurina, ina cin masa ko ko bana cin masa. Ina cin masa ƙwarai da gaske. Musamman idan abun da zan yi talla akansa, na san asalinsa kuma ina da cikakken bayani a tattare da shi. To a nan kuwa ra'aga ƙiyasin zance da kuma salo na magana da kuma bunƙasa tallan da nake yi a wannan lokacin. Wannan shi ke sa in ji ina jin annashuwa da daɗi gurin yayin da nake ba wa masu kallo na ko masu sauraro na muhimmancin abun da nake yi mu-musu talla akansa. Domin zan ji ina wani jin samu annashuwa da jin daɗi idan na samu kaina a cikin wannan yanayi. Kuma a gaskiya mutane suna saurin karɓa, domin ko babu komai, salon zance da ƙiyasinsa da kuma nuna muhimmancin akan abun da kake yi talla akansa da kuma yanayin da ka s-- kake a kai karan kanka da kuma nuna jin daɗinka akan abun, shi ma kan taimaka kuma ya sa a kai ga gaci. To a gaskiya shi ne wannan magana a taƙaice dangane da cimma manufar tallace-tallace da nake gudanarwa. Wannan shi ne.

Ina ƙetara ƙafafu lokacin zama. A yanzu haka ma da nake magana, ƙafafuna a ƙetare suke sabida jin daɗin yanayin da nake ciki da kuma annashuwa da nake samu gurin tambayoyin da salansiyo suke tambaya na a dade wannan lokuta. To a gaskiya idan na samu kaina a yanayi na annashuwa, na jin daɗi yayinda nake gudanar da wani abu, na kan ƙetare ƙafana domin in ji daɗin bayani da kuma bada ba'asi akan abun da nake gudanarwa. Idan kuma ilmantarwa nake yi, yayinda na ji daɗin karantarwa ko ilmantarwar da nake yi, na kan ƙetare ita ma ƙafata. Sa'annan yayinda kuma nake ciki, cikin hutu na gajeren zango domin in gana sauyawa kaina yanayin da nake ciki, shi ma na kan ƙetare ƙafafuwana. Ko dan babu komai domin samun in ji cewa a cikin raina ban kai ga kaina in ji cewa bana jin wani daɗi ba a cikin raina sabida yanayin lokutan da mutum yakan iya tsinta kan, tsintar kansa. Amma kuwa, amma kuma idan har na ƙetare ƙafan ko da ina cikin wani yanayi na lokacin da na tsince kaina a wani hali, zanga kuma yanayi ya sauya domin na canza sallo da kuma yanayin zamata. To a gaskiya haka yana bani matuƙar siga da gishiri da wani ɗanɗano na musamman a cikin al'amura na idan na ƙetare ƙafa musamman idan ina jin daɗin abun da nake gudanarwa. Wannan shi ne gaskiya a taƙaice don gane da hakaɗin wanda kuma bama ni daya ba. Dukkanin mutum da ya tsince kansa a irin wannan yanayi yakan gudanar da hakaɗin ko dan ba komai yana samasa wani annashuwa na musamman a cikin zuciyarsa kuma ya ji cewa ya daɗaɗawa ransa a abun da yake bukata a yanayin canjin lokacin da ya tsince kansa. Wannan shine dai gaskiya a taƙaice don gane da yanayin ƙetare ƙafafuna da nake yi a lokacin zama wanda kamar yadda na faɗa ko wa ma kan iya yin hakaɗin ya danganta da yanayin da ya tsince kansa da kuma yanayin halin da yake ciki da kuma walwalar sa da annashuwarsa da kuzarinsa da nishaɗantuwarsa a wannan lokacin da yake a zaune a gurin da yake zaune ko kuma yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Wannan shi ne a taƙaice.